Hawan sallah hawa ne wanda ake yin shi lokaci lokaci ko in ce shekara shekara. Idan shekara ta fazo aka yin ƙaramar sallah aka yi babbar sallah, sannan a kan hau dokuna a musu ado masu kyau, abin ƙayatarwa. Sannan su masu ma hawan kan dokin wato mahayakin su ma za su yi kwalliya ta cikin abubuwan al'adan Hausawa. Za su yi kyau a hau doki sannan mutane kuma za su fuffito, za su yi kallon wannan hawa. Sarki zai fito daga gidansa ya je gidan gwamna, shine hawan Nassarawa. Sannan zai fito daga gidansa ya je Banisau, shine hawan Daushe ke nan. Duk ana yin wa'annan hawa ne a cikin kwana uku zuwa huɗu da Sallah. Idan anyi Sallah da kwana ɗaya to sai ayi sauran kwanakin kuma ayi hawan Nassarawa, hawan Daushe, hawan Banisau. To idan aka yi wannan to shikenan sai kuma babbar Sallah kuma shi ma sai ayi. Bikin yana da matuƙar ƙayatarwa. Mutane daga bangaroruwa dama ƙauyuka ana futowa azo dan aga wannan hawa al'adu ne na Hausawa wanda aka jima ana yin su kuma har yanzu ba a dena yin su ba.

Akwai lokutan da ina kasuwa a zaune, sai wani mutumi ya shigo cikin shagona. Mutum ne mai cike da kamala da hula, babban mutum. Ya shigo, ashe mutumin nan macuci ne, ma damfari ne. Ya zo ya damfare ni da kayana, ya ɗiba, ya tafi. Ya yi amfani da wasu abubuwa wanda na kasa gane kai na sai bayan ya tafi. Darasin da na koya a nan shine, shi ne duk yadda ka ga mutum, kar ka yadda da shi, kar ka amince da shi sai ka ga asalin halinsa. Saboda yadda ya zo min cikin kamala da abubuwa, ban taɓa tunanin cewa zai wannan ba. Kuma abin na ji ciwonsa ya ɓata min rai sosai saboda asara ce. Tin da kayanka aka iba, aka tafi da su, ka ga dole mutum zai ji babu daɗi kuma zai ji babu daɗi a ransa kuma zai sa duk wani mutum mai irin wannan kamalar kai taka tsantsan da shi. Kai kada ka yi saurin yadda da shi kuma sai ka ga abin da hali ya kasance. Toh abinda yake faruwa kenan, shine abinda ya faru dani, kuma ya koya min babban darasi a rayuwata. Cewa idan naga mutum kada nayi saurin yadda dashi, in tsaya in saurare shi in fahimci inda ya dosa tukunna, kafin na yarda dashi.

Ina son zuwa Lagos ne saboda akwai wani kamfani oil and gas wanda nake da burin zuwa. Sakamakoni injiniya ne. Na karanci kimiyya da fasaha. To, duk wani burin mutum ya je wannan guri shine ya je wannan guri saboda zai sami ilimi daidai da abin da yake da shi ya kuma ƙara da wanda yake da shi. To shine wanda nake so nan abin da nake da buƙata in je wannan guri shine takardar bautar ƙasa cewa ka gama. To idan Allah ya sa na gama in sha Allahu, zan je wannan guri don na faɗaɗa tunanina, na haɗu da mutanen da suka fi ni, na koya daga gare su kuma abin da nake da shi su ma su koya sannan kuma na zauna nayi aiki tare da su. Shine burina wanda nake so. Idan Allah ya cika min na gama bautar ƙasa ta shine wurin da nake so in je fiye da ko'ina. Shine nake so in je fiye da ko'ina a faɗin duniyan nan inda zan je in gina mafarki na.

Idan ruwa ya sauko, mukan samu guri murarraɓe saboda gudun kar ruwan ya ɓata mu sai mu shiga cikin ɗaki mu zauna. Mukan iya yin amfani da wayoyin mu da littattafai mu makaranta ko kwamfuta muyi kallo muyi chatting da ƴan uwa da abokanan arziki ko kuma muyi tiktok mu kalli bidiyos kenan. Idan muna kasuwa kuma shima haka ne, za mu rufe shagunan mu zauna a ciki idan da abokanai a ciki a zauna ayi ta fira, rayuwa dai da sauran abubuwa. In kuma kana ofis ne shima haka, mutum zai rufe ƙofa ne ya zauna don ruwan kai ya shigo ya ɓata wasu abubuwa mutum ya cigaba da ayyukansa. So gaskiya idan ruwa ya sauko duk inda mutum yake neman gurin fakewa yake ko duk abin da ake yi ana gurin tsayawa ake yi sannan a yi wani abin daban makamantansu da sauransu. To shine dai abubuwan da suke faruwa. Idan kuma mutum a kan hanya yake ruwan ya tarar da shi, to shima ya kan nemi guri duk yadda zai yi ya raɓe saboda kar ruwan ya jiƙa shi kuma ruwan yana tsagaita wa mutum sai ɗauko hanya ta wasu ya je inda zai je. So idan ana ruwa abubuwa da dama suna tsayawa kuma abubuwa da dama suna iya yi. Wanda bai samu damar yi lokaci yayo maka magana ba to a wannan lokacin idan ya rabe babu abinda ake ayyuka basa yiwuwa sai ya babba mutane amsa da sauransu. So gaskiya dai lokacin da ruwa ya sauko ana yin abubuwa da dama musamman sa da zumunta ana yin ta sosai fiye da yadda ba'a tunani. Mude nan namu, dan ruwa ya sauka idan muna gida to za mu kwanta muyi bacci ko muyi addu'a ko muyi fira ko muyi danna waya ko muyi kallo. Da yardar Allah.

Akwai wani lokaci da na taɓa gwada dama koko, wanda ban taɓa yi ba. Mu da muke ɗalibai en makaranta, dama koko yana matuƙar bamu wahala. Sai na gwada dama koko, na siyo sachet ɗin kunun tsamiya da ake sayarwa a unguwa, a shaguna. Sai na siyo, na dafa ruwa, na tafasa shi sosai sai na zuba. Na ɗan dama shi da ruwan sanyi kaɗan, sannan sai na kawo wannan ruwan zafi sai na zuba. Ina sa cokali, ina juyawa. Cikin ikon Allah sai gashi kuma yayi kaurin da ake so. Sannan darasin da na fuskanta a cikin wannan abu shine, in dai zaka natsu ka sa hankalinka guri ɗaya, to fa babu abin da zai fi ƙarfenka, babu abin da ba za ka iya ba. Sai dai kawai idan ba ka natsu ba, ko idan ba ka sa kanka za ka yi wannan abun ba. Kuma kunin yayi daɗi yayi yadda ya kamata, kamar dai mace ce ta yi wannan kunun ko a halin namiji ne kuma yin farko ke nan. So gaskiya na ji daɗin yin wannan abu, baza na taɓa mantawa da shi ba. Kuma na yi amfani da natsuwata ta karantawa a jikin abun yanda suka rubuta yadda ake yi, shi ya ba ni ikon yin wannan abun kuma yayi yadda nake so sosai fiye da yadda ban yi tunani ba.

Gaskiya, Juma'a a cikin rana ko Juma'a rana ce mafi kyau, mafi ƙayatarwa, mafi inganci, mafi kyau a cikin al'ummar mu. Za ka ga ranar ana murnar ranar, yadda ka san sallah, za a sa sababbin kaya, za a yi shi ziya, za a je ayi sallah kamar yadda aike yi a Edi raka'a biyu. Ita ma ana yin ta raka'a biyu. Mutane za a taru, za a bar abubuwa, za a rufe shaguna, a tafi sallah masallacin Juma'a. To gaskiya rana ce wacce take da matuƙar kyau da muhimmanci sosai a al'adun mu na Hausawa gaskiya. Kuma ranace, wadda zakaga ana ɗinkuna ana in ganta abinci ana sabunta abinci a gidaje saboda rana ce mafi muhimmanci kuma mafi kyau ga musulmai da kuma kiristoci ma gaba ɗaya, saboda Juma'a ranace kuma gajeruwar rana, wanda kuma ranace wadda ake rana takan iya fitowa take ƙwallewa sosai gaskiya dai rana tana da matuƙar muhimmanci a gare mu sosai fiye da yadda ba'a tunani.

Eh akwai yanuka da dama wanda mutum ya fi so. Ni yanayin da na fi so, wani lokaci nafi na ganni cikin farin ciki, cikin walwala ina dariya cikin al'umma. Ina cikin farin ciki cikin jama'a, ranan da nake mu'amala da su na kasuwanci na, ko na unguwa, ko na gidanmu, ko na sauran gurare da dama. Gaskiya inason wannan yanayin sosai, yana kwantarmun da hankali kuma ina samun nutsuwa nayi bayani yadda ya kamata ga mutane wajen siyan kayana, ko kuma ni wajen siyan kayansu. To gaskiya ina jin daɗin wannan yanayin, in ganni cewa ina cikin fara'a, cikin walwala. Ko da akwai damuwa tattare dani amma inta ɓoye ta, in daina jinta a raina, in dinga jin wannan farin cikin. Ni wannan guri shi kaɗai ya fi burge ni kuma nake son wannan yanayin sosai fiye da yadda ba'a tunani. Ina sonsa kuma ina bikin kuma ina so koyaushe in kasance cikin wannan yanayi.

Eh ƙwarai da gaske yin waƙa a cikin zuciya kowa na iya yu ina iya yin waƙa cikin zuciya sosai, in rera ta sosai. Amma idan na tashi fito da ita a zahiri, ba ta fito wa kamar yadda nake yin ta a cikin zuciya ta. Amma ina yin waƙa sosai a cikin zuciya ta sosai. Fiye da yadda ba ka tunani sosai. Ina yin waƙa ta sosai. Kowai de idan ka tashi fito da ita cikin waje, za ka gan ta da bambanci da yadda kake jin ta a zuciya. Saboda duk abin da aka ce maka a cikin zuciya, ka na yi shi ne cikin natsuwa da wani abu. Amma yayin daka fito da shi waje, to sai ka gan shi da bambanci kuma da abin da kake nufi da shi.